Eh, eh lokacin zafi ina son buɗe taga a ɗaki saboda iska ta shigo ka samu sauƙin zafi. Saboda zafi ya kan hanaka ka ji daɗin bacci.

Lokacin ranar dana fi so akwai Alhamis, akwai Juma'a. Alhamis lokacin dai in ɗan huta sosai shi kuma Juma'a lokacin ibada ne. Amma dai Allah ya bani iko in ci kagaba da yi.

Eh, irin sabulun da nake amfani da shi ivory, ivory ne da shi nake amfani wajen wanka. Na shi ne ivory. Wajen wanki kuma in yi amfani da ViVa.

Eh ina tofar da miyau a ƙasa. Ina tofa miyau a ƙasa, inda wuri dai mara tsafta haka, hana nafi tofar wa.

Ba na iya yin iyo, ban ma iya iyo ba. Ammadai ga wani a kusa da ni ya iya iyo, tabbas wannan, Seniorman ne.